Wato, ainihin wanda yake kassasa mun baya shine suna da yawa kawai zance saboda ba mutum ɗaya ba ne. Ita rayuwannan dole sai ka nema mutane sun ƙaƙƙafa maka baya saboda ba ka san me gobe ta kunsaba. So saboda haka dole mutane su da yawa ne su kaza su amma akwai babban ciki shine mai gidan masu gida kenan shine yafi kowa ƙaƙƙafa mun baya.